Na fi son fensir akan alkalami. Abin da ya sa na ce na fi son fensir shine in kana rubutu da fensir, in ka yi kuskure, kana iya ka koma baya, ka goge shi da abin da ake ce kilinan shi. Amma ka ga alkalami da ake aiki da shi, in ka yi kuskure, sai dai ka ja mishi layi. Kuma wani yazo yaga rubutun da ka yi ka ja layi ba zai yi kyau a ido ba. Amma ka ga amfani da fensir, shi kuma ya fi sauki. Kawai zaka goge shi ne, sai ka sake rubuta abin da kake so. To shi ya sa na ni na ce na fi son fensir akan alkalami sau dubu dubai. To shi ne nawa hujjan ke nan ba wai tare da wani abu ba. Ƙara min fensir sau dubu akan alkalami. To haka abun yake.

Ni na fi son kuzari da sassafe ba tare da sayayyan mayayi. Da shike da safe na tashi jikina komi a jikina yana da karfi. Lokacin zan ɗaya ma a yi yuƙa dewa ba tare da gajiya ba. Amma kaga da yamma rana riga buga ni na riga na gaji tofa. Ba wani aikin kirki zan ɗeyi nan. A lokacin ma yawanci a gaji ye nake amma gaskiya dai aiki kake so na ma kuma in samu kuzari sosai. Ka taɓo ni da sassafe lokacin akwai aiki a jikina ba tare zan yi shi ba tare da ɓatan lokaci ba kuma zan ba ka result zamzam shine gaskiyar maganan. So ni dan fi so kullum zan zaɓi safe fiye da yamma.

Ni ina iya tafiya kilometer guda biyar da kafa da nisa. Abin da ya sa na ce ina iya tafiya kilomita guda biyar shine ni ina yawo da wuri. In ka gani ina tafiya, tafiyan nan na yin shi da wuri. Ni da kaina ma bana ma sanin ina tafiya da wuri. Mutanen da nake tare da su ne za su ce, "Awa ne da kike sauri kana barin mu ne." To ni kam ina iya tafiya da kafa zuwa kilomita har biyar ba tare da na ji wani abu ba. Shi ne wannan inisan tafiya na ke nan. Amma wa ya sani wata rana zan iya gwada goma ko bakwai. Amma biyar kam tabbas na sha yin biyar ba tare da wani gudanarwa ko wani jinjiki ba. To shi ya sa ni tafiya kama wurina ba wani abun kirki ba ne.

Ni na fi son miyan yakuwa ko miyan egusi amma favorite na shine miyan egusi. Egusi ba, ba wani lalacaccen miya bane, miya mai daɗi ne. Miyan da yake da, yake da kyau ne da daɗi kuma ana-- akwai wani miyan da ake ce miyan riɗi. To ni sam ɗaya na taba na gwada shi. Akwai kuma wani miyan da ake ce miyan, miyan mangyaɗa. Shi ma sam ɗaya na ta bana na gwada ma. Inde zaka taɓo ni kulli yomi ba tare da ɓata lokaci ba ni zan zaɓi miyan egusi. Dan shi ya fi, shi ya fi tafiya min. Shi da tuwon gayen kwake ko tuwon semo ko tuwon masara. Kakan kaban miyan egusi da tuwon masara to ka ga magin kome. To shi ne gaskiyar magana. Ta'az.

Kyautan da ni na fi son bayarwa shine kyautan buɗe hanya da kyautan kuɗi. Amma ina fi kyautan kuɗi fiye da kyautan buɗe hanya. Mutum ko ɗan ɗalibai yayi min aiki, ya burgere ni ko yayi min abu, ina using kyautan kuɗi motivation nashi. Menene dalilin saboda nake using kuɗi? Don wata rana yayi fiye da abun da yayi. To shi ya sa ni ina using kuɗi na bashi, so da gobe yayi fiye da abun da yayi. Ya gan ni zai sake yi fiye da abun da yayi. So ni in ka je min aiki ko ka min wani uzuri, ni zan iya nema kuɗi. In naga kuma kana kai mai kuɗi ne, zan iya nema abin da na san kana kake so sannan zan siya ma kyauta da shi. To shi ne abin da ni na fi kyauta da shi.

Ina da abubuwa da nake shirye da shi na yi achieving kafin karshen mako. Ɗaya daga cikinsu, in samu kuɗi mai yawa da zan iya fara wani babban jari da shi. Tunda ga shi nan ni na gama makaranta kusan shekara biyar yau ba wani aiki nake da shi ba. So yana cikin abubuwan da nake shirya, gwamnati na yi apply aikin gwamnati da yawa ni ba samu wa nike yi ba kuma na fita da result masu kyau. So ni an da shi nake shirya yanzu kuma kasuwanci ne. So yin kasuwanci kuma tare da kuɗi ake yin shi. So in ba tare da kuɗi ba banda wanda zai min taimako shi ya sa ni. Bayan su abun da na shirya shine na diba hanyar da zan iya samun kuɗi wani ma kuɗin kuɗi in zuba wani jari sai in kama rayuwa na kawai da shi. Shi ne maganan gaskiya.

Ni maganan gaskiya, ni ban da mai kafa min baya da shi yake ni yaron talaka ne. Talaka kuma a Najeriya mun san ya yanayin yake. Ba ka da ubangida, ba ka da iyaye ko iyaye masu kuɗi ko yan uwa masu kuɗi. To ba ƙaramin cima mutum za, a yi ba. To ni ɗan maraya ne. Ban da ubana ya mutu, uwana ta mutu. Allah ne mai kakkafa min baya. In abu ya faru da ni, Allah ne ke rufe min asiri. Shi yake min kome, ni kuma ina kiyaye damuwa. Wato tare da haka, ni fa ban da mai kakkafa min baya, imba Allah ba ne. Duk abin da Allah bai ɗiya min yau ba, ni ban ga wanda zai ɗiye min ba. Shine nawa gaskiya. Yauwa. Tare da Allah, ni nake tafiya. Allah ne ke min komin da ke a rauwana.

Ni ina zuwa wurare da wuri gaskiya. Ba wani ɓoye-ɓoye, ba wani kace nace, ba wani ɗaga min ƙafa. Shine maganan gaskiya. Ni ina yawo na, na yawo da wuri-wuri. Bana yawo a hankali. Ba a ɗaga min ƙafa. Shine maganan gaskiya. Kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Ni mai yawone wuri-wuri ne. Bana yawo a hankali. Bana ɗaga ƙafan inda aike nake zuwa. Saina tabbatar na isar, na gudanar da aikan da aka aike ni kafin ma nafara kome da zan bi. Shine maganan gaskiya. Yawwa a, to maganan bada aika ne. Ni na farko ne kamar ni sai na tabbata na kai aiken ka kafin ma na fara ma komin da zan yi a ranan. To, ban san ka ko kun gamsu da wannan maganan ba.

To, maganan gaskiya, abun da ya fi muhimmanci a kasuwanci shine kai, in kai ɗan kasuwa ne, in ka dage ka tabbata me kake yi, za ka fi mai aikin gwamnati samun kuɗi. Na biyu, za ka dinga controlling time naka, abin da ake nufi da lokaci ke nan. Na uku, zai sa ka kai, ka employing mutane a karkashinka. Kasuwanci yana bada kuɗi ba karamin kuɗi ba inka san me kake. Mun san labarin su Dangote inda suka fara kasuwanci duniyan dada dubu dari biyar da kawunsu ya ɗan musu. To maganan ɗan kasuwa ba a wasa da shi. In kai ɗan kasuwa ne, ba ƙarin mu-muhimanci yake da shi. Don zai baka ma kuɗin kuɗin da ba ka taɓa sanmani ba. Shine gaskiyar magana.

Ni gaskiya ba mai son sa agogo ba ne. Shine maganan gaskiya. Sa agogo ba abinda ya karɓe ni ba ne. Sa agogo ba a cika damu na. In na sa agogo ina ga kaman yana min ƙaiƙayi ko wani abu. Shi ya sa ni ban damu da sa agogo ba a hannu ba. Ban san me ya faru ba. Kuma ni haka nake. Agogo ba nawa ba ne. Amma mu ɗan zo na kwana ɗaya, kwana biyu, uku haka, na ga agogowa na ɗiya sashe. Yanzu kaman a drawer na ina da agogo, agogo sun kai huɗu. Amma ni babu wanda ya dame ni ba, bana cika sashe. Da shike ba'a abu na ba ne. So shi ya sa ni ba agogo babu wanda ya dame ni. So shi ya sa ni ban damu da sashi ba. Yauwa, to ba tare da bata lokaci ba shine maganan gaskiya jama'a.

Ni ba mai son karanta jaridu bane. Dalili shine, ni ina amfani da waya. Da baturai suke nufi da smartphone. So ni ina ganin zuwan sai na karanta jarida sai ka ce wani dattijo ne. So ni ina da waya, ina da duk information da nake so at my convenience. So me zai kai ni inje ina karanta jaridu? So ni ta waya nake karanta shi. Na samu information through na'urorin wayoyin da ake nufi da Twitter. Duka abun da yake faruwa ina gani duk abun da nake so ga wurin. Ba tare da sai naje na karanta jarida ko na sayi jarida da kuɗina. Shine maganan. Ni kuma bana ganin mai karanta jaridan kamar ya ma san me yake yi. Dan ya, a duniyar yanzu da akwai wayoyi, za ka iya access information at the comfort of ɗakinka kazo kana karanta jarida ai abin bai yi ba shine maganan gaskiya. Amma ni banda damuwa da mai karanta jarida ma ni kam ina kankallo abun kamar old fashion ne shine maganan gaskiya.

Abun da zan iya canjawa yau a wurin aiki ace ko an bani shugaba shine in kara salarin ma'aikata da suke karkashina. Akwai abun da bature yake nufi wai imotivation. Zan kara musu salary in tabbata nayi motivating nasu a gurin aiki. Don gaskiyar magana wurare a Najeriya da yawa mutane suna aiki ba tare da salary mai kyau ba. Mutane wa cikin wahala suke yi. So ni yau ka bani shugaba wurin aiki dan trying in gyara musu salarynsa don a cikin salary nan ka gyara zai sa su su dinga zuwa aiki da wuri. Even thou ba dukkansu bane amma at least yawancinsu ninety percent zasu dinga zuwa aiki da wuri. Sai kuma zai motivating nasu su dinga sa jiki a wurin aiki. Zai sa su yi sa kuzari duk abun da ya kamata a yi za ka ga kowa zai dinga yi ba tare da ka tambaye shi. Shine maganan gaskiya. So gyara musu maganan albashi shi yafi komi a wannan lokacin yanzu.

Inda ni zan inganta aikinsu shine zan sari aikin. Abin da ake ce division of, Bature ke ce division of labor. Zan raba wa aikin kowa daban daban. Kaga me za ka yi da na ga shine inda ni zan inganta aikin, ba tare da ɓata lokaci kowane abu ba. Ko wa zan raba mishi aikinshi da abin da ya kamata, in sa su dinga yi. Don kun haɗu ku biyu, uku, huɗu kuna aiki dai fi muku sauki. Kuma shi ake ce ake nufi da wai teamwork. So tare da haka, zan ingantar musu da aikin su, tabbata aikin yana tafiyar lafiya. Kuma na abin da ake ce supervision ability, ina bin kan su, ina tabbata abubuwan da aka ce suke yin ɗin suna yi kuma ko suna yin daidai. Yauwa haka za'a iya ingantar da aikin lafiya lau.

In ya zo wurin jagorantar mutane gaskiya, ina iya ƙoƙari na da gwargwado na. Akwai abin da ake ce leadership, ni ina da spirit in leadership, ni mai jama'a ne. Ina bin mutane a hankali, in tabbatar na jagoratar da su kuma an rabu lafiya da duniyan don duniyan nan ba ka san wa ne zai taimake ka gobe. So duk abin da ka samu kanka ko duk inda ka samu kanka a ko wanne matsayi, ka bi da mutane a hankali don, eh lallai mutane wata rana suna abu kaman dabba. Wani zai yi ma abin da in ka tsaya ma ka dube shi sai ka yi mamaki amma domin a rabu da duniyar lafiya, ka bi kowa a hankali. A rabu da shi lafiya shi ne maganan gaskiya. Ma abun ba daɗi, dole ka rabu da kowa lafiya.

Ba mua sa uniform a wurin aiki. Dalili abin da yasa ba mu sa uniform shine mu ba ma'aikatan sojoji ba ne ko jami'an tsaro, ba ruwan mu da uniform. Mu muna da dressing da abin da bature suke ce corporate ko native. Ka sa ɗinkin ka, ka yi ɗinkin shaddan ka up and down ko ki sa ki ɗinki skirt and blouse ke na mace. Mu ba abin da ya shafe mu da uniform a wurin aiki shine maganar gaskiya. Uniform sai jami'an yanatsaro kamar sojoji da suke sa kakin sojoji. Kuma a sojojin mutane ana da sojoji guda uku. Akwai sojojin sama da ake nufi da air force, sojojin ƙasa da ake nufi da land army, sojojin ruwa da ake nufi da navy. Amma mu kam ba ruwan mu da sa uniform. Akwai polisawa su suna sa uniform. Akwai immigration officers da suke zama border suna sa uniform. Akwai custom suna sa uniform. Mu federal civil servant ba abun da ya hadamu da sa uniform shine maganan gaskiya.

Ni namiji ne ba na mace ba. So ni bana cika yawo da jakkan ba jakkan makaranta ba ko jak-- jakkan makarantan ma inda nake zuba laptop nawa ne, na aiki. To ni ba abun da ya haɗa ni da jaka. Data mace ne, yauwa ita ne take cika yawo da jakka. Ni kuma ba abun da yake haɗa ni da jaka. Dan ni ba jaka nake yawo da shi kullum iyonmi ba. Kaman da nace jakkan da nake aiki da shi shi na ɗa ake ce laptop bag da nake yawo da shi laptop na da na'urorin aikina. To ni babu abun da ya haɗa ni da jaka. So ba tare da haka ba, ni, ni bana arkan jaka ko ina kai jaka wani, wani wuri. Mataye ne yawanci suke yawo da jakka. To ni namiji, me ya haɗa ni da jaka? Shine gaskiyar magana. Yauwa to ni haka ni babu abin da ya haɗa ni da jaka. Laptop bag ne ina sasu laptop na a ciki.

To, maganan gaskiya shine ni mai jama'a ne. Kamanda na ni shugaba ne. Ni kuma duk wanda aka ce maka shi shugaba ne, shi mai mutane ne. Maganan abinci ai dole a matsayinka na shugaba ka dinga kadda ka ke mu'amala da mutane. Ka raba duk, ba lallai abinci ba, duk abin da ya zo don ganka da mutanen da kake tare da su. Lallai, eh, ina raba abinci da mutane. Ni kam mai raba abinci ne. Ba lallai abinci ba, har da kaya, har da wani abu in kana nema, in ina da shi zan ba ka. Don ni na san wahalan da mutane suke ciki. So ba lallai abinci kaɗai, sai ba abubuwa dayawa har da kuɗi. Ina raba da mutane. Amma dai idan kana tare da ni a gida ko a shagon ka ba abinci, dole ka ci abinci. Sai dai ko dai kai ne ba ka so ka ci. To, batun abinci ina raba da jama'a, da jamomi na. Kuma banda wani damuwa da shi shine matsiyar magana.

Abubuwa da yawa suna iya sa ni nayi dariya. In ka ban dariya dole ne nayi dariya. In ka taɓo ni ka bani, ka yi maganan da zai sa ni nayi dariya dole nayi dariya. In ka ajiye ni da hirar da ya bani abin dariya, kaga dole na yi dariya. A cikin magana muka taɓo hirar magana ko wasu abubuwa da mun taɓa muyi lokacin da muna yara na tuna da shi. In kai abokina da muka tashi tare, kaga dole mu fashe da dariya. So! Ni abin da yawanci na san ke, bani nayi dariya. In ka taɓo maganan da abubuwan da muka yi da ziyara, ni yana ban dariya sai mun fashe da dariya. Kaga dole kuma ni nayi dariya ba dai tare da ɓata wani lokaci ba. To ni abin da ke nan yake iya sa ni nayi dariya shine maganan gaskiya. Dariya kuma an riga da dole a wurin al ada da kana zaman duniya, kana zama da mutane. Dole a baka dariya ko ka samu abun yin dariya a kulli yomi.

Eh to gaskiyar magana, ni ina kwana a cikin ɗaki. Bana son kwana a waje. Dalilin da ya sa ni nake cika son kwana a ɗaki shine, ni ina da tsoro. Karan mutum ya zo da dare ya hau kaina, ya ji mini, ya kwace min kayana. Tsoro da shi, da shi dalilin da ya sa nake son kwana a ɗaki. Bana son fita waje. To shi ne dalili na gaskiya. Amma ni na fi son kwana a cikin ɗaki fiye da kwana a ciki a waje. To kwana a waje ba nawa bane. Gwara na kwana a ɗaki ko zafi akeyi. Dan ɓarayin wayoyi lokacin suke yawo su zo su sata ma mutane wayoyinsu. Amma kaga kana ciki sai ya aiko yin jani in jaka ma. Kafin ya iya ya shiga dakinka, yauwa toh haka.

Eh, ni ina rubutu da sauri, bana rubutu a hankali. Yawancin abubuwan da ɗan adam yake yi a duniya ni nawa in wayansu suna yin shi a hankali ni ina yi da sauri. Kaga tafiyan da ake yi, ni ina tafiya da wuri. Kaga aiki da ake yi, ni ina san yin nawa da wuri wuri bana son kashe jiki. To in ka zo maganan rubutu ina rubutu da wuri duka abun da kamar inda ni nace ɗan adam yake yi, ni ina nawa da sauri sauri bana son kashe jiki. Ko samu rashin kuzari wurin aiki. To shi ya sa ni na abubuwa na da wuri wuri, sosai sosai da wuri wuri ba sai na, tsaya ina ɓata lokaci ba. Shi ne gaskiyar magana. Komai da ka ga da ɗan adam yana yi a duniya nawa da wuri wuri nake yin shi bana sa, bana sanyan jiki. Da aka ce kai sanya biri zai ganka a mota.

Ba na siyan kaya a yanar gizo saboda dalilin da ya sa shine, yawancin kayan da muke gani a genen gizo ana ce, ana ce da kayan fake ne. What I ordered bises what I got. So shiyasa ni bana sayar da kayane a yanar gizo. Gara na je shago inda ake siyan kaya. Jangon yana nan kamar yawancin ma ba'a mun waya. Za kayi ƙodan waya a, a yanar gizo a kawo mana local nashi, ko irin su speaker ko wani abu. Amman kake shago za'a gwada ma, a gwada ma. Imagine kayi ordering abu daga wuri kamar Lagos ko Ibadan an kama arewacin Najeriya kazo ka tara abin kuma bayin abun da kake so fake ne. Komar dashi ma damuwane kaga kuɗinka kuma ya tafi. So ni anawa gara naje shago in ga abun da nake so in gwada shi sannan in biya kuɗin in dawo da abun da na siya.

Eh, ni ina tare da wayar wa mutane kansu game da cutar kwayar. Don in anyi maganan cutar kwaya, mutane da yawa ba su san illan shi ba. Shine maganan gaskiya. Mutane da yawa ba su san illan cutar kwaya da inda yanda yake yiwa mutane. To ni dai ina iya kokari na, ina wayarwa da mutane kansu game da maganan cutar kwaya, da effect na shi inda zai iya sa su. So ka ga maganan cutar kwaya ba wasa bane. Zai iya jima mutum ba tare da sanin shi ba. Shine maganan gaskiya. So dole a dinga ɗan wayarwa mutane kai da maganan cutar kwaya, in ba haka ba za su samu damuwa don illan shi ba daɗi. To shine wannan maganan da ni nake yi wa kowa. Don kana harkar cutar kwaya, ka kiyaye kuma ka sani da kanka in ba haka ba. Zai iya jawo maka wani damuwa da ba ka san da shi ba. Shine gaskiyar magana.

Ni in ya zo maganan tufafe, ina son tufafe, kananan kaya irin ɗinki da ake maganan ɗinki, shi nake so. Ɗinki kaman jumper, up and down shi nake so maganan tufafe. A platform shi ba abunda ni nake so. Ɗinki kawai nake so.

Abun da nake ci a wurin aiki shine cin kafa da mi-miya ko cin kafa jollof ko tuwo da miyan tuwon masara da miyan kuka, tuwon cin kafa da miyan taushe, tuwon cin kafa da miyan aleyahu shine abubuwan da nake ci a wurin aiki. Ina wurin aiki da safe zan ci abinci daga gida na. Mai bi zan sha shayi ko kamu. Abincin rana kuma yawanci cin kafa ne ko tuwo shi zan ci a wurin aiki. Dalili abun da yasa ina cin tuwo ko cin kafa dan ya ɗan yadan rike min ciki kafin nan nadawo daga wurin aiki. Amma da safe ina cin abun da bature suke nufi da "shi wai light food". So abun da ni nake ci kenan a wurin aiki. So tuwo, cin kafa ko cin tuwo, eh ko, eh tuwon, tuwon masara da miyan kuka ko tuwon semo da miyan alayyahu da yakuwa. Shi abubuwan da nake ci kenan wurin aiki.

Eh, ni nafi son lemu a cikin ƴaƴan itace. Da shike lemon ɗin yana taimako na in, in zanci abinci zan shashi ya buɗamin ciki. Kuma yana sabin as Vitamin C a jikin namiji. So lemu gaskiya a cikin ƴaƴan itacen da akwai a, a nan wurin mu, yana cikin ƴaƴan itacen da na fi so. Don yana gyara jiki kuma yana so, yana sa ko tsoho ya dinga dawowa yaro kulli yomi. So shi ya sa ni na fi son lemu a ciki. Na biyu kuma da na fi so shine, ehm, man-mangwaro. Mangwaro ma yana da kyau kuma yana da daɗi kuma yana da gyara jiki. Shiyaso ni nake fison mangwaro. Shi ma yana taimako a ciki ƴaƴan itacen da na fi so. So lemu da mangwaro shine ƴaƴan itacen da na fi so.

Eh ni ina tafiya da sauri dan ni bana so abu da ɓata lokaci. Inde ina yin abu na ina sa kuzari a ciki. Bana son ina abuna kamar mara lafiya ko wanda jikinshi a muce. Duk abun da nake sa jikina ina yin shi da wuri wuri ban san me yasa ba ma yanayi na ne aka halicce ni da shi. Ko aiki nake yi ba lalle ma tafiya kaɗai ba ni ina yin shi da wuri wuri ba tare da ɓata lokaci ba. Ina sa jiki a aiki, ina sa jiki a komin da nake da al'umma. So shine ni inda ne nake. To sauri ka miya rigada dole a wurin nan ko ya muke da ka kan titi. Inde ka saba harka da dai dole ka ɗaga ƙafa. Dole ka sa sauri, dole ka sa jiki, dole ka yi abin da ya kamata. Shi ne in ba haka ba zan baro ka a baya haka ni nawa nake.

Wasan da ni na fi so shine wasan kwallo da ake nufi da turanci football. Ni ɗan kwallon wasan kafa ne. Ni ina son wasan kwallon kafa. Duk wanda ya san ni ya waye ni tun tashiwa, a na a, jariri na ina son wasan kwallo. Iyaye na suna siya mini ball, ni da abokanaye na mu dinga bugawa a unguwa. Na san ciwo, ba som ɗaya ba, ba som biyu ba Iya kan da na ji lokacin da muna buga ball a unguwar saboda irin dutse dutse da su gwatan da muke faɗiwa a ciki, Abun da ya wuce wasan kwallon kafa ni kan ba na ciki. Amma duk wasan da zaka kawo dai, na wasan kwallon kafa, to ni zaka ganni a wurin. Ni abun da ke nan ni nake yi. Shine abun gaskiya, so haka abubuwan yake. Yauwa ni ɗan son wasan kwallon kafa ne. Kuma ni kuma ina yin shi ba kaman ta ɓata lokaci.

Eh, lallai kam ni na iya yin iyo. Shine gaskiyar maganan. Inda a garin da na tashi a jihar Adamawa a Numan, wani ƙaramin hukumar da ake ce Numan Local Government. Akwai wani kogin da ya biyo wurin da yana tare da kogin Benue. Tun ina yaro ƙarami nake zuwa yin iyo a wurin. Ba ƙaramin abu fa. Har wata rana iyayena-- ma'haifiyata tana tura mutane a je a koro ni wurin don akwai time da abun ya so ya tafi da ni, ruwan ya so ya tafi da ni. So, ni na iya iyo, ba na wasa bane. Kuma ni da ƙanina, akwai wani ƙanina da da muke tafiya tare da shi lokacin muna nan kanana. Shi ma sanadiyan da ya sa an sa shi ya bar garin kenan. Ya taɓa ya je ruwa an gan shi wani mai mashin namu ya je ya gaya ma mammanmu ya ga ƙaninmu a bakin kogi. Sanadiyan barin garin shi kenan. Shine maganan. Na iya iyo ba na wasa bane.

Ba na kunna Bluetooth kullum, da shike dalilin dani banda abun da zanyi da Bluetooth. Wayoyina ba, banda AirPods so ba abun da zanyi da Bluetooth. Don ni ba mai kunna Bluetooth kullum ba. Shine gaskiyar magana. Ba na rakan Bluetooth. Wayoyi na, na manta wa. Yaushe ne na karshen da na buɗe ma Bluetooth? So shine ni ba na rakan Bluetooth kuma ba music box nake da shi ba. Balantan dinga ce na connectin in buɗe Bluetooth. Ba na rakan Bluetooth ko tura sako ko wani abu ma muna using wani app da ake kiran shi Zander. So Bluetooth kam ni na manta wa, wa yaushe karshen da na buɗe shi ma. Shine gaskiyar magana. Ba na da abin da ya haɗa ni da buɗe Bluetooth ko rufe shi. Shine abun faɗin da nake da shi an nan tare da.

Eh, ni akan gado gaskiya ni nake kwana. Ni ba abun da ya haɗa ni da kwana a ƙasa. Sabili ni ina da ciwon baya. Babu wanda ya haɗa ni da zai sa ni na kwana a ƙasa. Washe gari dole za a kai ni asibiti. So, ni akan gado nake kwana. Kuma kan gadon ma ba kowane irin gado ba. Akwai gadon da ake kira wai orthopedic bed. Shi nake amfani da shi. Eh, da shi nake amfani. Ba tare da ɓata lokaci ba. Ni kuma bana harkan ƙasa ko taburma. Kan gado zalla nake kwana da shi mai kyau. Ma gadon yana da laushi. In ka kwanta zai mimmiƙar ma da ƙasusuwan bayan ka. Haka yanayin gadon yake. So ni ba abun da ya haɗa ni da kwana a ƙasa ko wani abu. Ni a abun nan nake kwana akan gado. Me lafiya, me springi.

Ina rufe baki fa lokacin hamma fa ba wasa bane. Dole yin dinga rufe bakin in ba haka ba akwai matsala. Ka duba ni, ina ruwan ni in zage bakina haka kawai bau lokacin hama, a za samu matsala ai. Ko kuɗa ma zai iya shiga min baki. Dole ni in rufe bakina lokacin hama in ba haka ba. Abun zai mi illa. Wansu abubuwa ma za su shiga min baki. Kuma shawara ma bai kamata ba kana sake baki lokacin hama. Dai kaɗan kulle shi ba haka ba akwai matsala. Ka san za ka cutar da mutane, muwa, eh, da suke tare da kai da ka ke zama da su za ka iya cutar da su in kana haka. Toh baya shi da kyau. Ka dinga sake baki bau kawai haka lokacin hama. Gara a dinga ɗan kulle shi, yafi ai akan tsake shi aka banza kawai ba daɗiya ai. Shine maganan gaskiyan.

Ni bana cin citta a abinci amma ina cin garlic. Citta kam ban son shi. Ban son yana damu na a karji in na ci shi. So ni na-- son samu na fi son in ci garlic a abinci akan in ci citta. Don in na ci citta zai dinga damu na a kirji. Yana iya hana ni bacci ma washe gari haka zan dinga jujjuyewa. So ni na fi son garlic akan citta son dubu dubu. Yau kuwa na ji cittan yana da illan da yake yi wa mutum a jiki. Haka ma garlic amma ni gwanda mini garlic sau dubu. Gwan dami ni garlic son dubu akan citta. Cittakan gaskiya ni ba ruwa na da citta. Masu ci su dinga ci amma ni ba ruwa na. Ɓa ƙarin in ci garlic akan ci citta. Shi ne gaskiyar maganan, shi ne kuma bunyin da zaɗi yayi.

Gaskiyar maganan shine ban iya ci jan farce na ba. Ni ina kallon abun kaman arkan datti ne. Dan ya-- dan Adam da Allah ya halicce shi zai dinga ci jar farce. Wayan su ma suna manta da kansu su yi cizon nan a cikin mutane. Za ka ga mutum yana yin abun yana mashi shi daɗi sai ya manta yana cikin mutane yana cizon harshe da girman shi sabida Allah. Abun da ya kamata ne babu. Amma za ka gani ni kam ban taɓa na yi abun ba kuma ban taɓa na yi sha, awan abun ba. Ko kai ɗan wane na ganka kanayi dole zan ma faɗa. Dan babu mai kyau ba ni na masa kallon arkan datti ne. Dan na tabbata kana yirin wayan can kannanan harka. Zai sa ko na je gidan ka maka ban abinci ko wani abu baran zan iya ci ba. Dan ina ma kallon mutumin shirme, mutumin datti. Meyene kuma zai sa ɗan Adam yana ci jan farce shin ba shirita ba.

Ina cajin waya na ko wani awa 24. Waya na yana iya lasting min rana ɗaya which is awa 24. So ni waya na baya ban damuwa inda nake. Yana biya min bukata daga safe zuwa yamma. In zan kwanta zan jan soko lashi a wuta ba tare da wani ciwon kai ko wani abu. Shine maganan da nake ƙoƙarin in fahimtar. Wayana kan baya ban damuwa. Na rike ne kwana ɗaya yin aiki da shi, yin duk zirga-zirgan da zan yi da shi. In zan kwanta na yi wanka, na ci abinci, san mika shi a wuta zan kwanta. A cikin dare na ɗiya na tashi fisari na ɗiya na tuna zan cire shi. Na ɗiya bada sassafe zan cire shi. So ni waya na baya ban ciwon kai shine maganar gaskiya.

Ni da shugaban aiki na muna da, muna da dangantaka mai kyau da yana ɗaga min kafa abubuwa da yawa. Baya takura mini, yana min kokari, ni kuma daga wurina ina yin abun da ya kamata. Ina zuwa aiki da wuri ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma in an kawo aiki a gaban tebur ta, ina gudanar da aikin da wuri wuri kamar da dama na faɗa tun bara. Ni mai yin aiki da wuri wuri ne. So abubuwan nan da nake yi dai mai hankali ne. Dole ya san ba kamin damuwa zai yi. Don abubuwan da ya kamata in yi a wurin aiki ina yin shi. Ba na ɗaukan don sake min da yake yi ko wasan da yake yi. Sai in ɗinga yin shi mai babu. Ina abubuwan da ya kamata shine maganar gaskiya. Kuma shi yasa abun yana taimakona wurin aiki.

Gaskiyar magana shine ban da wani manufa da na wata-wata ɗashi, ni dai ina yin aikina. Na ga shi shugabanmu, yana son maganata, ni kuma ban ɗauke shi fiye da haka ba. Ina yin aikina inda ya kamata in haihu in in aika ne an aike ni a inje in yi shi. Abu na aka kawo agaban teburin nan, tabbata na aikatar da shi ba tare da ɓata lokaci ba, ni kuma ban ɗauka abun fiye da haka ba. Ban da wani manufa, ban san shi ko shi daga nashi wo. Wuri yana da wani manufa da ban aman ni gaskiya, ni ban da ɗauke shi kamar wani abu. Na ɗauke shi as aikin yaro da ogan shi ne. So ni ban san ko ako wani manufan da shi yake ɗauka, wai shi bai taɓa yagaya min ba, ni kuma ba karanta zuciya nake yi ba. So ni dole zan yi shuru sai na tabbatar in akwai wani manufa. Amma for now ni ban da wani manufa ko kuma shi ba ya nuna min ba.

Gaskiyar maganar shine ni bamai son karanta littafi ba. Littattafai ma ba. Littafi ba nawa bane ni. In akwai abin karatu ma gaskiya, banaso abinda zai sani ina dogon karatu shine rayuwana. Ni banson dogon karatu. Abin da zai aje ni fiye da, duk abin da zai aje ni fiye da minti biyar wai ina karanta ni ba ran yi shi ba. Abin da zai aje ni fiye da, duk abin da zai aje ni fiye da minti biyar wai ina karanta ni ba ran yi shi ba. In ka gama tara ilimi kam baka da kuɗi mai amfani shi. So a kan lokacin da zan ɗauka ina karanta littattafai nan, gara in tuna wani abu da zai kam min kuɗi ya sa min aljuna shine maganan gaskiya. So ban san ko akwai dalilin da ya sa da bana son yin shi ama ni bana son dogon karatu shine nawa.

Maganin tafa kam da hannuna nake tafa ai. In ka zo maganan tafi da tafa da hannu hanaye na guda biyu nake tafa bana na wasa ba buga shi nake yi sosai ba. Ƙaramin gwabza hannuna nake in nazo tafa ko tafi. So shine inda ni nake tafi ke nan. Ban san ko bayan hannu akwai wani abun da mutane suke tafi da shi. Ni dai na san da hannu ake tafi ai. To ni shi ne kamar inda na faɗa da hannaye na biyu nake tafi. Bubbuga su nake yi ka dinga jin kara. Kuma na san yawancin mutane aka ake tafi. Shi ne nawa inda ni nake yin tafin kenan ba, ba da wani abu ko buga wani abu nake. Da hannaye na zan tattaɓa su ina buga su yana kara sai kaji na tafo su. So ni ban san ko bayan wannan ba akwai wani hanyoyin da mutum yake tafi. Daya wuce wannan.

Inda ni nake magance matsaloli a wurin aiki shine ina bin abun da wayo kuma da hankali. Bana tada hankali a wurin aiki. In an samu matsala wurin aiki zan bi shi da wayo da ilimi don kar ka zo ka samu damuwa da mutanen da bai kamata ba. Wani abun ana yin shi da wayo ne. Ko irin damuwan da bai kamata ka fara kiran su ba za ka tsaya ka yi bincike a hankali, hankali sai ka samo gaskiya kafin ka ɗauka mataki. Aman ka je ka rika ka ɗauka mataki kafin ka yi bincike ka ga ka yi shirme ba kayi abu kaman shugaba ba. So duk wanda ya ce shi shugaba ne ya kamata yana ɗauka mataki banza banza ba tare da sai yayi bincike ba. Dole sai a bayan bincike sai ka ɗauka mataki. Aka kowane shugaba ya kamata ya zamana. Toh ni haka ni nake ɗauka mataki a baya wurin aiki. Ba sai na gama bincike kafin zo sai ba sai na ɗauka mataki kafin zan yi bincike. Za yi bincike a tabbata an kama kada laifi sai za a yi ɗauka mataki.

Inda ni nake koyan sabon fasaha shine ina koyan shi a ge-a genan-a genan gizo da ake nufi da YouTube. Na je kan YouTube zan kalla videos na abubuwan da nake so na koya. Ace kamar sabon abun nan da ake koya yanzu wai AI coding. Zanje in kalla videos, tirim dukan wanda yana nan related to AI coding. Zan bi kansu a hankali, a hankali, a hankali, a hankali, a haka hankali, hankali zanzo in gane me ake nufi da shi. Kuma bana son yi through wancan. Zanje through AI in tambaye shi ya koya min, ya zan in koya wannan abubuwan. To, ni haka ne nake koyan sabon abu ke nan fa. Ya wuce haka ba wani hanyar da nake iya koya da ya wuce. Zuwan through YouTube ko AI in tambaye shi amma preferable YouTube sai a nuna min bidiyoyi dayawa.

Ni na fi son lift gaskiya akan matakala. Don matakala yana da wuyan sha'ani kuma yana da wahalan hawan shi. Kaga matakala sai ka taka, ka taka kafin ka iya ka samu ka hau kuma yana gajiyar da mutum. Kaman ninda kake gani na matakala yana gajiyar da ni. Yana nan kaman na tuƙa keke yanzu da girma na. Ina neman shekara talatin na ashirin da takwas sai ga gwiwana ya fara min ciwo. Sai wani na taka matakala zan hau gidan sama ko zan hau kan bene sai ga gwiwana yana gajiya ma da shi ke yi shi kuma lift yana nan da sauki zai ɗaga ka ne kawai ya tafi da kai. To ni son dubu zan zaɓi lift akan matakala shine maganan gaskiyar. Matakala yana da wahala. Aman kasa mu wani zasu ce ma yafi musu amma ni gaskiya ƙara min lift sau ɗari. Eee kan wani hawan matakala na bama kai na wahala.

Ba mu da Wi-Fi a gida, don dukkan mu yawanci muna da smartphone, so kowa yana siyan data a kan wayar, a kan sim card nashi. Kowai sai ya buɗe, iya abun da muke yi wata rana dai zamu sharing ma wani device da baya da shi shine mu buɗe hotspot, muyi hotspoting nashi. Amma in ya wuce haka, ba ma da wani Wi-Fi ko MTN 5G MiFi a gida ko Airtel 5G MiFi ko 4G. Kowa da datan shi yake amfani da shi a kan sim nashi. Kawaai tsakanin ka shine ka buɗe data ka shiga, ka yi abubuwan da zaka yi a kan yanar gizo. Shine inda muke da shi babu wanda ya haɗa mu da Wi-Fi a gida ko wani abu game da Wi-Fi a gida. So sanadiyya haka ne yasa ba mu da ko wani related to Wi-Fi, sai dai mu buɗe data darad muyi abubuwan da za mu yi a kan wayoyinmu kuwa ko wani device da za mu harka da shi sai mu sake kashe.

Bangon gidanmu ko bangon gidajenmu? Suna da launin ja da baƙi. Kaman gate namu launin shi baƙi, don bango launin shi ja. Aka, aka gina shi, aka, akai dizainin shi. Aka muke amfani da shi da launi ja ba tare da wani, launi a jikin shi. To, inkanaso zuwan gidanmu zamma kwatancen ce ma akwai gate baƙi da bango ja. Ka zo, daga kwallon ma za ka san gidanmu, ba tare da sai na fito na zo ina siye-siye akan hanya. Aka, aka gina mana gidanmu da wannan irin launin. Ni ma abin wata rana bani dariya yake yi. Nan ya, jikin bango mutane zai dawo ja. Nakan, gate kam na san ana samun baƙi, amma jan bango, eh katanga ne ni ban san da shi ba.

Ni dai fa in a wurin aiki ne ban da iyaka lokacin duba sakonni a wurin aiki kullum nake buɗe na zona na ɗan zona minti biyu uku highest guda minti goma sai ka ga na ɗan duba ko akwai wani sako da aka turo mana a kan aiki. Haka ni nake dudduba abubuwan ba wai sai na bari ya daɗe ko wane abu aa ɗan sakonnanmu yana cika dropping a ta yanar gizon da ake ce email so zan dinga ɗan refreshing aka haka daga wurin zan san ko wani abunda an tura mana da ya kamata mu yi aiki a ciki ko mu yi aiki a kai. Don yawancin aikina receiving ne da tura email na kamfani. So ni ne, ni ne kama admin staff so a haka ni nake dudduba sakonni ba tare da sai na bari ya ɗan daɗe ko ya jima haka. So na ɗan zona zona so na refresh ga ko akwai abun da aka turo mana sai in reply.

Eh, ina iya duba number da yake da QR. Akwai wurin scanning akan waya na ko a laptop na. Zan je su kai jikin kyamara ne sai in yi scanning. Shikenan sai ya bani me nake so. Wancan ba damuwa ba ne, in dai scanning na number QR ne. Wancan kuma cikin second ɗaya ina iya gama shi ai ba tare da ɓata wani lokaci ba. Haka ake yi, haka ake yin shi. Yawancin wuraren aikin mu da na zuriyar yin aiki, ana amfani da na'urorin da suke scanning in ai na lambar jikin QR. So wannan ƙaramin aiki ne a wuri na ba wani babban abu bane da zai ɗauka lokaci. Yauwa shine abubuwan ke nan. Aka aka aka ya ka mata. Ba wai wai mu dinga yin abu kamar muna duniyar da ba. Mu wayayyun mutane kuma yanzu duniyar waya ake. Abin da kake nema yana cikin wayanka. Shi yasa ka na rike da waya da data zaka yi connecting da abubuwa da yawa.

Toh, maganar fin son kayan gishiri ko zaki, ni gaskiya gishiri ya fi min, don zaki Kai dai dukansu dai suna da illa ma min, gara min gishiri. For now gara min gishiri dukansu suna da illan da suke ma mutum a jiki. Amma ni na fi son kayan gishiri akan mai zaki. Zaki yana zuwa da shuga, ciwon shuga kuma shi nake guduwa. Ace gobe kana da ciwon diabetes a fara zaɓa ma abinci, ko ace za'a yanka ma kafa, ko in ka ji ciwo bari iya warkarwa. To na gishirin ma shi ma ba tayan baya bane. Wani cutan da zaka iya samu ta cin hanyar, harkan gishirin nan shine wai ciwon hawan jini. Ka ga hawan jini shi ma ba abu mai kyau ba. Ka zo na rayuwan ka harka mutu kana shan magani. Bara ka iya bacci ma mai kyau. To, shi kuma wani matsala ne, so, amma a cikin su biyu gwanda-gwanda min gishiri akan zaki. Zaki illar shi yana da wahala.

Inda ni nake ajiyar hotuna a wayana shine abun da ake nufi da galari. Akwai inda ake ce galari. Duk hotunan da na ɗauke a wayana yana kan galarina a wurin nake sarrafa su, nake ajiyensu. Yau a galari na zaka samu hotunan duk da nake yi a wurin na tara su, na sarrafa su. So duk mai neman wani abu sai ya je galari na kawai duk zai same su. A wurin nake ajiye hotunan da na ɗauka hotu. Kai dai komin dai game da hotuna a wurin za ka same shi a sauke, ka duba duk abin da za ka duba, ka yi amfani da duk abin da za ka yi amfani ba tare da ɓatar lokaci ba. Ka iya biya ma bukatanka. So in ka shiga wayana kan galari nake barin hotuna, bidiyo ko ma mene ne da ya shafi, abun nan akan galari na nake bari. Bana ma raba su da kyau ba kawai yana nan a bargace sai a same shi a wurin.

Madubin gidajenmu guda biyu ne kawai. Ɗaya a ɗakina, ɗaya a ɗakin addana. So madubi guda biyu kawai muke da shi. Ban da shi kuma ban san wani madubi ba. Mabudai guda biyu ne kawai a gidanmu da na sani. Kowa yana da ɗaya daya a ɗakinsa kuma ɗaki biyu da falo ɗaya muke da shi. Kuma ba madubi a cikin falo amma ɗakunan duka ɗadɗaya akwai shi. Madubi ma ba wani abin bari ba ne a ɗaki. Madubi ba abin bari ba ne. Yaya za ka bar madubi ka na me da shi a ɗaki in ba wai? Ba yawanci madubi bana cika amfani da shi, na mata ne suke kwalliya da yawa ai. Namiji kyau namiji aljihunshi yake miya haɗa shi da kwalliya sai ka ce ɗan daudu. Ko mu madubi guda biyu ne muke da shi kacal a gidan gaba ɗaya. So madubi ma ban san amfani me zai min ba, in ba wai a wurin mata ba.